Kuɗin wutar lantarki a wata nera dubu uku ne. Wani lokacin muna shan ta dubu biyu da ɗari biyar amma mafi yawa munfi shan ta dubu uku saboda muna da ƴan kayayyaki na more rayuwa a cikin gidan. To wannan shine. Wani lokacin zaka ga mun sha wutar fiye ma da dubu uku amma dai lalle kuɗin wutar lantarki mu dai nan ana wa gida nera dubu uku ne. Wani lokacin dubu biyu da ɗari biyar saboda akwai ƴan kayayyakin mu na more rayuwa wanda muke ta ainashin kunnawa irin su dutsen guga da kuma abin sanyaya ruwa da irin su abunda ake markaɗe, irin injin markaɗe wanda ake ce masa blender da kuma abubuwa na dafa ruwa da kuma caje caje na waya da kuma abubuwa dai waɗanda ake ainashin wato ɗora wa shi lantarki. Musamman kamar dutsin da ake yin guga da shi, shi ma yana jan wuta. Sannan kuma akwai abin ɗumama ruwa wanda ake kiransa shita. Sannan kuma akwai abin da ake ɗumama ruwa na cikin, umm kettle ko irin butan nan ta ɗumama ruwa. Sannan kuma wani lokacin ma da ret kamar ana dafa taliya ma da shi, ah na electronic ko kuma in ce wutan lantarki. Amma dai mafi yawan abun da muka fi yi da shi shine kamar abin da ya shafi abubuwan sanyaya ruwa da kuma ɗumama ruwa da kuma abin da kayan na marmari da kuma adana nama da kayayyaki da ake amfani da su na kayan miya suma muna sasu a ciki. Yauwa. Wani lokacin kuma to wannan tarkace da muke da shi yake nuna mana cewa lalle babu shakka nera dubu uku ta mana sauƙi a biyan kuɗin lantarki. Kuɗin lantarki a gurinmu nan guri na nera dubu uku ne. Kwarai kuwa wani lokaci in an samu sauƙi ba a yi ɓarna, ba a yi ɓarna sosai ba shine zai zama naira dubu biyu da ɗari biyar. E wannan dai shine abin da yake zama kuɗin biya na wuta a wajena dubu uku da ɗari biyar. Kuma shi kuɗin baya mun wahalan samu saboda amfanin da ita wutar take yi. Wutar tana matuƙar amfani wajen haskaka a wuraren da muke rayuwa. Kaman ƙoyayi da kyandira. Ana kunna kyandir, ana kunna ƙoyi na haske ga sannan ko ina suna sha. Da har ma waje da wajen dabobi suma duk ana kukkunna musu wutan lantarki nan kai tsaye. To wannan shine dalilin da ya sa muke amfani da wutan lantarki. Muke biyan kuɗi nera dubu uku na wutan lantarki. Kwarai kuwa. To zaka ga wani lokacin wutar tana samuwa, wani lokacin bata samuwa. To rashin samuwar da wutat take. Biyu da ɗari biyar kenan. Idan kuma wutar da aka sha ta cika cif zuwa kwana talatin kuma an samu wuta kwana talatin to ya zama mana dole mu biya kuɗi naira dubu uku cibcib. A wata guda kenan ya zama kuɗin biya.

Muna da kayan aiki kala kala suna nan iri iri. Musamman a cikin gida kaga muna da gatari na sare ice, wanda itacen da shi muke hura wuta muke dafa abinci da shi. Sannan muna da dagi na tonon rami, da ramuka masu zurfi sannan da kuma ramuka marasa zurfi. Akwai kuma diga. Muna kuma da magirbi wanda muke zuwa gona da shi muke sassabe muke kuma noma. Eh muna kuma da fatanya da wukake wanda ake yanka kayan miya da nama. Sannan bayan haka muna da kayan aiki irin su kwanuka, kayan cin abinci kenan irin su tukwane. Ga suna muna da su muna da randuna na zuba ruwa da kuma kofuna na shan abinci da kuma kofi na shan ruwa da kofi na shan fura da kofuna ga suna kala kala muna da su waɗanda muke aiki da su a gida. Sannan kuma wajen bangaren rubutu muna da alluna na rubutu da kuma tawadiya da alƙalami da kuma abin da ya shafi kayayyaki waɗanda suke na kayan cin abinci kwanuka ne kofuna ne cokala ga suna muna da su iri iri. Kwarai kuwa. Kuma bangare na biyu ma ga suna akwai abubuwa irin su gatari wanda muke fasa itace akwai magirbi wanda muke tonon rami. Akwai shebur ko kuma ince tebur muke ce masa mu. Eh muna ɗiban ƙasa da shi wajen gini saboda gine gine da gyara gidajenmu. Kwarai kuwa muna kuma da sauran abubuwa irin manyan daruna wanda mukeyin wanki dasu. Eh akwai darika wanda muke wanki. Sannan kuma akwai amalan koki wanda muke ɗaukan kaya da su na shanu. Akwai kuma na dawaki wanda muna da su iri iri ga suna. Na'am muna kuma da kayayyaki wanda muke aiki da su irin su aaa ba na bangaren sutura ba. Kaya nake magana irin na wanda ama--. Kwarai kuwa. Muna kuma da kayan aikace aikace waɗanda suke fannin kwanuka kenan. Ko na ce fannin mazubi da kuma gini. Sannan akwai kuma butoci da kuma abubuwa kaman na tare ƙafa irin su takalmi wanda muke tare ƙafa da shi. Sannan muna da butoci wanda muke zuba ruwa muke yin harkokin mu. Sannan akwai kayayyaki da muke zuba ruwa muke kaiwa banɗaki wato guri inda ake wanka ake yin fitsari. Muna ɗiban abin ruwa da shi. Sannan muna da wheelbarrow irin wanda muke wheelbarrow irin wanda ake zuwa ake ebo ruwa a turo a ɗora kayan ruwa a turo a kawo gida a juye a kuma komawa. Muna yi da wheelbarrow sannan muna yi kuma da jaki. Wato akwai jaki ma muna aiki da shi wajen ɗora ruwa. Sannan muna da kuma abubuwa na aiki wanda muke ce masa wannan tukunya. Ita ma muna zuba ruwa sannan muna dafa abinci da ita. Sannan bayan haka muna da soso. Soso shine abin da muke wanke jikinmu da shi a wajen wanka. Muna da soso kwarai kuwa. Sannan muna da sabulu wanda na gargajiya namu da muke aiki da shi. Sannan kuma akwai na zamani ma. Eh muna da shi. Akwai soso na wanka shi ma muna kayan aiki ne gare mu. Eh akwai kuma ƴan sauran abubuwa da muke zuba maganin nuka irin cutattaki da suke damun mu na zamani irin su gyambon ciki. Akwai gyambon ciki wanda ita muna zuba maganin nikanta a cikin ƙwarya ne saboda gudun kar ta lalace. Ƙwarya ma muna aiki da su sosai wajen cin abinci kuma da zuba ruwa da zuba abinci da zuba abubuwa na adanawa. Sannan muna da abin da ake ce masa ragaya. Ragayan nan ita ma muna aiki da ita wajen zuba abubuwan mu saboda gudun lalacewa. Sannan.

Kwarai kuwa ina karatu kafin na kwanta kullum. Kullum dare kafin na kwanta sai na yi karatu. Akwai wani lazimina da nake yi. Wannan lazimi ya zame mun dole kullum sai na yi shi kafin na kwanta saboda samun kariya daga dukkan abubuwan da suke na damuna na rayuwa kuma da samun kyawawan abu a cikin rayuwata ta yau da kullum. Ina ƙoƙarin yin karatu sosai. Matuƙa gaya kuwa ina karatu yadda ya kamata kafin na kwanta. Ina karanta mata yatsara abin da ya samu a cikin na karatu ko kuma in ɗauko wani littafina da ya kamata a ce na karanta shi saboda in samu nishaɗi ko kuma wani takaddata ta karatu wacce nake karantawa nake jin nishaɗi na rayuwa nake jin daɗi. Ina kuma ƙara karantawa ainin saboda karatun yana da matuƙar amfani dangane da abin da nake so. To karatun nan shine abin da dama muke yi kullum kuma dole in mun zo kwanciya ya zama mun yi shi. Dole ne ya zama cewa muna yin karatun nan kowane lokaci. Karatu ya zame mana dole mu dinga yin sa kowane lokaci na karatu. Kuma in mun je kwanciya ma dole ne ya samu ke kamar karatu kuma ya zame mana wajibi mu dinga yin karatu in mun je kwanciya. Muna karatu in mun je kwanciya. Karatun yana da hanya iri-iri. Akwai hanya ta farko wacce take ana yin ta saboda bangaren ibadarmu da muke yi na addininmu. Akwai kuma wanda muke yi wanda muka ɗauka saboda kariya akan jikinmu da kuma kanmu saboda dangane da addininmu da kuma yarenmu. Akwai karatu wanda muke karantawa saboda fahimtar abin da aka koyar da mu a makaranta. Akwai kuma wanda muke karantawa saboda mu san mene ne kaza da kaza wato ilimi ke nan. Karatu ya zame mana dole ko da rana ko da daddare. Amma musamman irin wanda ake so muke karatu da muke karantawa kafin mu kwanta bacci shi irin wannan shine karatu da muke kiransa lazimi. Za ka karanta kafin ka kwanta idan ka gama sai ka kwanta. Akwai kuma wanda sai da safe in ka tashi kuma za ka yi shi shi ma ana ce masa lazimin safe. To muna da su iri-iri. Akwai hanyoyi namu wanda muke bi saboda karanta shi. Sai karatu kuma wanda ya shafi na nemansa. Akwai kuma karatu wanda muke a makaranta tare da malamanmu. Bayan mun dawo kuma mu zo mu dinga maimaitawa muna tisawa. Muna maimaitawa muna tisawa. Muna maimaitawa muna tisawa domin mu riƙe karatun da aka yi mana saboda ya zame mana wajibi. Dole ne in mun je makaranta gobe a tambaye mu. Idan malami ya tambaye ka abin da ya koyar maka jiya ba ka ba shi ba ba zai masa daɗi ba kuma kai ba ka san ciwon karatun da lokacin da kake batawa ba. To wannan ya sa muke karatu in mun dawo muyi karatu sosai. Akwai kuma karatu kashi na huɗu wanda shi wannan mafahimci me ake nufi da shi. Wannan shine ake ce masa shi kuma saƙo ne. Karatu na saƙo. Wanda shi ma karatu na saƙo abu ne mai muhimmanci sosai a wajenmu. Sannan akwai karatu wanda kuma shi wannan za ka gan shi a rubuce wasu gurare. Wato muna son karatu kuma karatu yana daɗaɗa mana sosai. In ka gama bar karatu to sai dai in mun kwanta. Kuma abun da muke kwana ma muna yin karatu da littafi muna yin karatu da wasu ababe da kuma wasu harkoki da muke so. Eh wannan shine hanyoyi da muke bi wajen yin karatu kala-kala. Muna yin karatu idan za mu kwanta. Muna yin lazimi. Muna karatu kala-kala. Muna karanta Falaki. Muna karanta Nasi. Karatun da muke in za mu kwanta muna karanta Suratul Falaki. Muna karanta Suratin Nasi. Muna karanta Suratul Ƙulhuwallahu Muna kuma karanta Ayatul Kursi. Yadda ake karatun Ayatul Kursi shi shine "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takuzu hu sinatun wa la nawmun. Lahuma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yahituna bi shayin min ilmihi illa bi ma sha'. Wa siya kursiyyu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyu laziim". Wannan ita ce Ayatul Kursi.

A'a gaskiya nafi son fensir wajen rubutu saboda fensir iya da sauki. Ba za ka iya ba za ka dinga sa kana tsokalowa, kana ɗanɗano al an tawada kana rubutu ba. Shi alƙalami za ka dinga saka umm ka dinga tsokalowa kana rubutu ne ita tawada. Shi alƙalami amma shi fensir babu ruwanka da da wani tsokale-tsokale kuma fensir yana da gun gogewa. Eh amma shi alƙalami yana yin bori wani lokacin yana yin ma ya zube, ya ɓata ko ya lalace amma fensir ko ya karye za ka fere. Fensir ya fi daɗin rubutu sosai. Yana da daɗin rubutu ta kowane janibi, ta kowane bangare ka zo fensir za ka ga yana rubutu sai dai ka dinga yi rubutun ka kawai a hankali kwance ka dinga yi dalla, dalla, dalla ba tare da ya baka matsala ba. Amma wani lokacin biro ko kuma in ce alƙalami za ka ga yana bada rubutu ko kuma idan alƙalami mai tawada ne wanda za ka ringa tsokalowa kana ɗanɗanowa, kana zana wa, kana ɗanɗanowa, kana zana wa to yana da nasa matsala. Amma shi fensiri ba shi da matsala. Dalili kuwa fensir musamman ma ace irin HB fensir ɗinnan. Akwai HB fensir irin wanda ba shi da matsala wajen rubutu dalla, dalla za ka ga kana yin rubutun ka yana tafiya. Lalle babu shakka fensir yana da rubutu sosai yana kuma taimakawa wajen yin rubutu da gaggawa da kuma fahimtar rubutun sannan rubutun yana yin kyau. Musamman kaman yara idan zamu ba su rubutu mun fi so su yi da fensir saboda fensir ne wanda ko ya ya ko yaro ya ɓata rubutu zai iya gogewa amma shi alƙalami in ka zana ya zanu ba maganan gogewa. To in rubutun ya zama abun mai koyo ne to ka ga abun ya zama matsala kenan. Ya kamata shi mai koyo idan yana rubutu ya zama cewa idan ya ɓata ga abin da zai zana domin ya dawo daidai ya gyara. To fensir wannan dama ce wanda fensir kawai yake da ita. Fensir yana da dama wacce idan ka yi rubutu idan rubutun bai daidai ba za ka juya bayan fensir din ka goge. Amma in ya zama na cewa ka yi rubutu kuma ka wuce gurin to sai dai fa ka ajiye takardar duka ka canza wata takarda. Ka ga ya zama ɓarna kenan. To idan a wajen yin jarrabawa ne in ka je gun jarrabawa abun da ba a idan ka sake ka ɓata zai zama an canza takarda kuma takardar nan guda ɗaya ce aka baka sannan aka baka ƴan lokaci ai ka ga fensir ya fi muhimmanci. Lalle fensir na fi son fensir a wajen rubutu na da kuma rubutun da nake sa yara saboda musamman shi fensir yana da wani abu wanda ba kowa ya fahimce shi ba. Ni na fahimci fensir. Kaman kala uku. Fahimta ta farko. In kana rubutu da fensir za ka ga rubutun yana sauri sosai kuma rubutun ka baya lalacewa. Fahimta ta biyu. Idan kana rubutu da fensir duk lokacin da aka samu aka si ko kuma in ce aka samu in wani kuskure za ka iya juya bayan fensir din ka gyara take ba sai ka canza takardar ba. Kuma za ka ci gaba da rubutun ka ta kowane guri kana tafiya. Ɗar, ɗar, ɗar, ɗar, ɗar rubutun ka yana tafiya. Shi ko yaushe idan kana yin rubutu za ka lura da wani abu ne, yan da zai dinga ci fensir za ka ga yana ci sannan kuma ah yana rubutu mai kyau. Bayan haka kuma fensir din in kana yin rubutu da shi za ka ga baya gajiyar maka da hannu sannan ba shi da nauyi kuma shi fensir. Fahimta ta ta uku. A kan fensir. Fensir yana da ƙarancin kuɗi wajen siya. Idan ka siyo alƙalami guda daya kuɗin siyan alƙalami guda daya tal zai siya maka fensir guda uku. Ai kuwa ka ga abin da za ka sami sauki a wannan rayuwa shi za ka yi. Sai dai amma akwai gurin da za a ce ka yi rubutu da alƙalami kar ka yi da fensir. Inde ba doka ce aka bayar ba ta cewa a yi rubutu da da alƙalami ba. A Ai ni bana yin rubutu da alƙalami sai da fensir saboda fensir ya fi mun sauki sannan yana da ainihin sauki da kuma wato ba shi da tsada. Kuɗi ɗan kaɗan yana siya mun shi da yawa. Musamman yarana masu zuwa makaranta. Za ka ga da fensir suke rubutu kuma ya fi sauƙin koyon rubutu sannan idan an samu matsala mutum zai juya bayan fensir din ya goge, ya gyara kuskuren da ya samu. Amman ba a gyaran kuskure da biro. Wannan ko kuma in ce ba a gyaran kuskure da alƙalami. Wannan shine banbanci tsakanin alƙalami da kuma fensir saboda shi alƙalami ruwa ne shi ku.

Kwarai kuwa ina motsa jiki, ina mike jiki da safe daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai da rabi wato ya kama kenan awa ɗaya da rabi. Ina motsa jiki daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai da rabi. Ina yin wannan ko don lafiyata saboda rage wasu matsaloli a jiki irin su kitse, irin siga da kuma wani abu da yake illata mutum a jikinsa. To yin wannan ni ya zube mun dole. Kwarai kuwa kullun ina yin, ina motsa jiki, ina warware jikina daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai da rabi. Ina yin wannan saboda lafiyar jikina. Zan rage nauyin, zan kuma rage kitsen, zan rage siga da yake jikina saboda dangane da cuta ina tsoron cuta ta shiga jikina. Wannan shine. Idan mutum yana motsa jiki to zai sami cikakkiyar lafiya, zai kuma sami isasshiyar lafiya, zai sami kuzari a jikinsa sannan zai kula da kuma lafiyarsa. Lafiyarsa za ta ƙaru. Ƙananan cutattaki da ƙwayoyin cuta da suke jikin mutum za su zama sun ƙone. Akwai ƙwayoyin cuta da ke jikin mutum. Idan mutum yana motsa jiki zai zama cewa wa'innan ƙwayoyin cuta sun ƙone sun zama basa nan a cikin jininsa. Sannan siga ma shi ma yana taruwa a cikin jini to motsa jikin zai sa sigan ya ƙone, ya ragu, ya zama na sigan ya ragu a jikinsa ba yadda zai yi cutar da shi ko ya taɓa lafiyarshi ba. Da suke shiga jikin mutum. To idan mutun yana motsa jiki zai zama cewa yana samun waɗannan lafiya kuma yana rabuwa da wa'innan ƙwayoyin cuta. Ƙwayoyin cuta idan suka yi yawa a jikin mutum to sai jikin ya rikice kuma ya zama mutum ya firgice, ya zama mutum ya rasa kuzari, gaba ɗaya jikinsa yai ta ciwo, yayi ta zazzaɓi. Hakan zai sa jikin ya lalace. Idan jikin ya cika da cutattaki, cutattaki suka yi yawa sai ka ga jikin ya faffashe ko ma a samu hatsari ma gaba ɗaya jikin ya mutu. To wannan ya zama matsala ce sosai gaskiya. Motsa jiki yana da amfani sosai musamman ga mutane masu babban jiki a jikinsu akwai babban jiki. Kaga akwai jini da yawa a jikinsu kenan. To jini in yai yawa a jikin mutum nan ma wata matsala ce dole ne mutum ya dinga motsa jiki. Idan mutum yana ci ya sha ya kwanta to wannan ba ƙaramar matsala ba ce. Ka ci ka sha kawai ka kwanta ba tare da ka motsa jikinka ba. Hi motsa jiki shine zai daidaita ya saisaita abun da ke jikin mutum na matsaloli da kuma cutattaki da suke taruwa. Akwai cutattaki a jikin bil'adama. Hi bil'adama baya rabuwa da cutattaki a jikinsa amma zai dinga yin ƙoƙari ta wani bangare yana rabuwa da wa'innan cutattaki yana ɗaukan matakai wanda suka yi daidai da ra'ayin shi. Lafiya ita ce uwar jiki ita ce kuma komai. Sai da lafiya akan yi komai. Babu abin da ke yiwuwa idan babu lafiya. Komai yana lalacewa idan jiki ya lalace. Ware jini ko na ce motsa jiki yana taimakawa wajen kula da lafiya sosai. Ka ringa warware jikinka, kana motsa jikinka da safe wani lokacin ma da yamma amma dai na safen shi ya fi amfani sosai. Motsa jikin yana da amfani sosai kuma muna yin sa ƙarfe shida na safe zuwa ƙarfe bakwai na safe. Motsa jiki abu ne mai kyau sosai kuma ana so mutane su rinƙa yi. Idan mutum yana motsa jiki za ka ga rashin lafiya ta yi ƙaranci a jikinsa, ƙwayoyin cuta sun yi ƙaranci a jikinsa, ya zama ba shi da ƙwayoyin cuta kuma jinya ma bata damun shi sosai.

To, shi shan ruwa mai sanyi ina shan ruwa mai sanyi amma fa ba kullum ba. Idan ka ga na sha ruwa mai sanyi to zafi ne a garin sosai. Idan ba a zafi sosai bana shan ruwa mai sanyi saboda idan na sha ruwa mai sanyi yana cutar da ni. Yana samin ciwon mura sannan yana tayar mun da cuta a jikina. Dan haka ruwa mai sanyi bai dame ni sosai ba. Ban fiye son ruwa mai sanyi ba. Saboda ruwa mai sanyi yana da hatsari sosai. Ruwa mai sanyi yana cutarwa sosai. Dan na ga lokacin da nake yawan yin aiki da ruwa mai sanyi na sami matsala. Daga baya likita ya hana ni shan ruwa mai sanyi ya ce akwai matsala domin yana cutar da jikin ɗan adam. Duk abun da kuwa zai cutar da jiki ya kamata a ƙyale shi. Hakika da ina shan ruwa mai sanyi yanzu shan ruwa mai sanyi a guna ya zama tarihi. Saboda yawan mura da yake samun da zazzabi. Yana samun mura, yana samun zazzabi yana kuma samun jikina ya yi ta ƙaiƙayi yana samun ƙaiƙayin jiki sosai. To ƙaiƙayin jiki idan ya samu kuma ina fama da soye soye har ƙuraje masu hutumo ne. Sannan ga cutar sanyi tana shiga jikin mutum. Ita kuma cutar sanyi tana da matsala sosai. Dan ga ne da mutum mace ko namiji da al'aurar ɗan adam ta rage. Da de na sha amma yanzu kam bana sha. Saboda shan ruwa mai sanyi yana da matsala sosai. Idan mutum yana shan ruwa mai sanyi to zai yi wuya ya zauna lafiya. Duk abun da zai ja maka jinya to ka ƙyale shi. Idan ka ƙyale shi za ka zauna lafiya. Zama lafiya shi kuma ya fi komai. Hausawa mu Hausawa muka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Akwai ma waɗanda suka ce zama lafiya ya fi ma zaman sarkin wato ba ma wai ka zama ɗan sarki ba a'a ka zama sarkin ma zama lafiya ya fi shi. Zama lafiya shine ya zama cut-- babu cuta a jikinka kana sumul jikinka ƙalau ba abin da yake damunka ya fi ka zama sarkin gari. Eh wannan shi ne. Ya fi ma ka zama sarkin ɗungulungun. Saboda mafi yawan cutattaki ana samun su a cikin ruwan sanyi. Ruwan sanyi bana sha da ina sha amma na rabu da shi saboda in kare jikina daga kamuwa da cutattaki marasa kyau. Shan ruwan sanyi yana damun mutane sosai yana kuma cutar da jikin mutane sosai. Shan ruwan sanyi ba daidai ba ne. Akwai lokaci da mutum ya kamata ya sha ruwan sanyi amma ba wai kullum ko kuma abun nan ba. Ni sai zafi ya dame ni ne tukuna nake sha. In zafi bai damu ba bana shinshi. Saboda akwai wata cuta mai suna mura. Mura ta fiye damu na idan ina shan ruwan sanyi. Sannan kuma jikina yana ƙaiƙayi. Ƙaiƙayin jikin nan yana damu na sosai. To duk abun da zai dinga damu na in nayi shi menene amfanin yin sa kuma? Na ƙyale ruwan sanyi saboda in zauna lafiya. Eh ni a iya bincike na da kuma abin da na gani shan ruwan sanyi yana sa matsaloli a cikin jiki. To duk abun da yake sa matsaloli a cikin jiki ɗan adam to kai ɗan adam ka ƙyale shi. Idan har kana so jikin ka ya zauna lafiya. Idan jiki ya zauna lafiya to kai.

Ranar biyan albashi ina jin daɗi sosai saboda akwai buri da yake cikin raina. Na lale kwana, na lale kwanaki har guda talatin ina tunani akan idan an ban kuɗina ga inda zan saka shi. Zan sayi abu kaza da abu kaza da abu kaza. Wato na yi, na, na, na yi jerin sunaye dangane da abin da zan siya da kuɗina. Don haka ina cike da buri da kuma shauki akan na samu kuɗin nan na sayi kayan abinci, na sayi sabuli na wanki, na sayi sabulu na wanka, na biya bashi. Saboda dole idan mutum yana aiki sai wata a biya shi, to zai sama akwai abin da yake ɗauka bashi a gun wani. Musamman ma kamar albashin mu na nan Afirka, Najeriya baya isa. Ba kowa ne cikinmu mai ishashshen albashi da yake isanshi ba. Akwai burace burace da tunanin idan an biya albashi, in aka biya ni albashi zan siyi kaza da kaza. Akwai wanda dole ne shi wannan sai an siye shi musamman kaman kayan abinci da kuma magani da kuɗin makaranta na yara. To wannan ya sa da zarar an biya albashi mutum zai ji daɗi a ransa sannan zai yi ƙoƙarin kuma gyara rayuwarsa. Sannan akwai kuɗaɗe wadda ake bin mutum na bashi. Wannan kuɗaɗe da ake bin mutum kuma an takura ana tabbaya ya biya. Shi kuma ba shi da kuɗi har sai lokacin da gwamnati ta biya kuɗin bashi, kuɗin albashi. Idan an biya kuɗin albashi to a nan ne fa mutum zai yanka a cikin wannan kuɗi, ya sayi kayan abinci, ya biya wannan bashi da aka takura shi, ya yi kuma sauran siyan magani, kuɗin makaranta, kuɗin biyan mota zuwa wani guri, kuɗin siyan abu na more rayuwa. Akwai kuɗin wuta wato kuɗin lantarki. Akwai kuɗin lantarki, akwai kuma kuɗaɗe idan mutum yana da babur zai sayi ku mai wanda zai zuba a cikin babur dinsa na zuwa gun aiki. Idan bashi da babur kuma to akwai wani abu da yake so ya siya. Abubuwan da ake yi da shi gaskiya albashi yana taimakawa sosai. Yana matuƙar taimakawa abin da ya shafi musamman ga ma'aikaci ɗin. Idan an biya shi albashi zai ji daɗi da shi da iyalansa duka suna so a biya saboda wannan kuɗi na albashi da shi suka dogara. Kwace kwam, kwace kwam rayuwarsu ta dogara ne akan wannan albashi. Shi ya sa suke jin daɗi lokacin da ake biyan su albashi. Biyan albashi ba a yinsa sai a ƙarshen wata. Sai a ƙarshen wata ake biyan albashi. Idan an biya ka albashi za ka ɗauki kuɗaɗen ka ka yi amfani da shi wajen siyan abubuwan da suka dame ka a cikin rai. Akwai abubuwa waɗanda ka damu da su, akwai matsaltsalu, akwai matsaloli da kake jira a samu kuɗi ka yi. To da zarar an samu kuɗin to kawai kashe su ne za a yi nan take ba jira saboda dama jiransu ake yi. To mutumin da yake jira a bashi kuɗi ya kashe ka ga da zarar an bashi kuɗi zai ji daɗi. Idan an biya ka albashi gaskiya kana jin daɗi. Musamman da zarar ranar biyan albashi ta zo to za ka ji daɗi. Muna jin daɗi lokacin biyan albashi. Idan an biya ka albashin ka sai kuma ka yi abubuwan da suka dace da shi wa.

Ni ina magance koke-koke da ƙorafi na al'ummata, iyalaina ko 'ya'yana da kuma makusantana da makota da abokai ta hanyar tambayar me ya faru. Idan ka tambayi mutum me ya faru zai gaya ma. Abu kaza da kaza ne ya faru yake ƙorafi. Idan na kwantar da hankali ne zan kwantar masa da hankali. Idan kuma abun ba na kwantar da hankali ba ne, misali ka tambayi mutum yana ƙorafi a kan to koke-koke rashin kuɗi ne, to in kai kuɗin ya ishi a gare ka akwai kuɗin sai ka gunta masa abin da ya samu. Idan kuma ba zai kai ba to sai ka ba shi shawara mai kyau. Ita rayuwa ga yadda take faruwa. Dole ne ka ji kana son abu kuma ba ka da shi haka rayuwa take. Shi ya sa mafi yawa kowa yake neman abin da zai yi na sana'a domin ya rufa wa kansa asiri. Da zarar ka nemi abu ka rasa abun har ya kai ka ga ka tambayi wani to asiri ya tonu. Shi kuma da zarar mutum asirinsa ya tonu to al'amura fa ya lalace. To wannan shine. Amma akwai hanyoyi na magance koke-koke da kwantar da hankalin mutum da kuma ba shi abin da yake dame ko abin da yake so na kukan. Akwai kuma wanda za ka yi wa mutum faɗa misali ka nuna masa abin nan da kake ba daidai ba ne. Akwai kuma wanda za ka yi ƙoƙari ka yi haɓɓa sa ka bayar a aljihunka ko kuma ka sa kuɗinka ko kuma ka sa ƙarfin ka ko ka ba da shawara ko kuma ka ɗauki nauyi ka ce za ka biya. Musamman wani ya same ka ina bin wane wananka kuɗi. Wananka ina bin sa kuɗi bai biya ni ba. Ni zan iya ɗaukan mataki zuwa ga hukuma sai ka ce a'a hakan bai yiwuwa. Tun yaushe ya ɗauka bashi a guna ya ce sati ɗaya zai biya ga shi yau wata ɗaya bai biya ba. Wane? Eh to kar ka marar magana. Jibi in Allah ya kai mu jibi ka zo ka karɓa a wajena kar ka kula shi ka rabu da shi. Ka ga wannan ma hanya ce ta magance matsala da kuma koke-koke na mai bashi. Akwai koke-koke irin na babban mutum, ƙarancin kuɗi, ƙarancin lafiya, ƙaran-ƙarancin matsu gunni, gunzama ko gida. To wannan kuma al'amari ne da ya shafi kuɗi mai yawa. Wannan shawara za a ba shi ya ɗauka wa kansa mataki na rayuwa. Ya ringa yin taltali yana adana ab-abin da ya samu ko da kaɗan kaɗan ne. Yau da gobe, yau da gobe sai ka ga ya magance wannan matsala da take damunsa. Hanyoyin da ake magancewa koke-koke suna da yawa. Wani koke-koken na sata ne na ɓarawo. Ɓarawo ya yi sata. Wannan dabi'a ce mara kyau. Ya yi sata ya zo ya ɗauke wa mutane kuɗi ko wani kaya da suke amfani da shi. Tun da ba a kama ɓarawo wannan ba ba za a ce wa na ba amma sai a saka ido a ɗauki mataki nan gaba duk wanda ya zo a kama shi a miƙa wa hukuma domin a yi masa shari'a akan wannan matsala. Idan koke-koken mutane suna da yawa to hanyoyin magance koke-koken shi ma yana da yawa. Amma kuka a wajen ɗan adam baya ƙarewa sai wanda ya samu buɗi harkokinsa suke yi da shi yake samun kuɗaɗe masu kyau. Wani kuma yana da haƙuri ba za ka taɓa jin bakinsa ba ba za ka taɓa jin me yake damun shi ba.

Lokacin da na fi so na shekara shine lokacin da muke yin azumi. Mu musulmi muna yin azumi a watan Ramadana. Watan Ramadana muna azumi har guda talatin ko kuma ashirin da tara. Wannan lokaci ina matukar sonsa saboda ibada. Zan yi ibada, zan yi azumi, zan samu cikakkiyar lafiya a jikina, zan kuma samu walwala. Bayan haka kuma ina jin abubuwa masu daɗi a jikina saboda kula da wannan azumi. Musamman ma a ce azumin ya zo lokacin ruwa. Idan azumi ya zo lokacin ruwa haba ai azumin akwai daɗi sosai. Da azumi ana yin ruwa ka ga bawa wahala. Lokaci ne na ibada za a dinga yin azumin cikin sauƙi ba tare da takurawa ba.

Yawan dangin mu a gida mun kai mutum goma sha ukku. Mu goma sha uku ne a cikin gida. Akwai baban mu, akwai mahaifiyar mu, akwai kuma yaran mata. Akwai mata guda shida 'ƴa'ƴa. Akwai kuma maza guda huɗu. Sannan akwai yaro namiji shima guda ɗaya. Mu goma sha ukku ne a cikin gida. A dangin mu ke nan. Amma haka a cikin gari kuma akwai dangi da yawa wa'yanda muke da su. Amma dai nan cikin gida inda muke abun nan, mu mu goma sha ukku ne. To wannan shine. So da yawa za ka ga gida ya tara mutane da dama musamman mu zamantakewar mu ta nan Afirka. A Najeriya muke taruwa abunmu. Mu goma sha ukkun nan muna rayuwa ne a guri mai ɗaki ukku saboda mu talakawa ne, mutane ne masu ƙaramin ƙarfi.

Ni na fi son takalma sau ciki da kuma takalma sau waje. Saboda su takalma sau ciki ana sa su lokacin ruwa da kuma lokacin sanyi. Lokacin ruwa da lokacin sanyi da kuma lokacin da mutum yake so ya yi kwalliya ake sa su. Amma takalma sau waje ana saka su saboda lokacin zafi. Ba a son zafi da kuma gurare masu sauƙi gun takawa. To su sau waje ana sa su ma a kan yanda ake kwalliya da kuma gyara jiki sosai. Su ma abu ne masu kyau sosai takalma sau waje suna da kuma amfani ainin.

Ƙwarai kuwa ina jin tsoron ƙwari, saboda wari da kake gani mafi yawansu suna cutarwa. Ko wanne irin ƙwaro da ka gani yana da wani kayan aikinsa da zai kare kansa dangane da ɗan adam zai iya cutar da kai. Akwai ƙananan ƙwari akwai kuma manyan kwari. Akwai ƙwaro wanda zai cutar da kai sannan ya sa maka cuta ba tare da ka san lokacin da ya shiga jikinka ba. Akwai kuma ƙwaro wanda kana ganinsa da ƙarfi zai shige ka ko kuma ya bi ka da gudu ma ya cutar da kai. Ko kuma ya zuba maka guba a cikin abinci, ko ya zuba maka guba a gun da kake kwanciya, ko ya zuba maka guba a jikinka ko a cikin suturarka ko kuma a gurare da ba ka so ƙwaro ya shiga. Akwai mugayen cutattaki a jikin kwari shi ya sa ƙwaro abin tsoro ne.

Idanuwanmu idanu ne masu kyau, idanu ne farare kuma da ɗan ɗigon baƙi a ciki. Akwai idanuwa babu shakka irin idanunmu wanda yake fari sal cikinsa kuma da baƙi da kuma tozali, wato ido ne cikakke irin yadda aka san idanu. Akwai kuma idanuwa daga cikin idanun mutanenmu waɗanda ciki ja, jan ido ne da su ciki kuma akwai baƙi. Akwai kuma wanda yake fari tas ne sosai. Amma mafi yawan idanuwa idan sun zama mai ciki fari sai ka ga akwai matsala. Amma ni idanuna, idanuna fari ne kuma cikinsa da baƙi, ido ne mai kyau sosai.

Eh ƙwarai kuwa, idan da safe ne zan gaida mutane ina cewa ina kwanan ku an tashi lafiya? Su kuma sai su ce mun lafiya. Wannan ita ce gaisuwar mu ta safiya. An tashi lafiya maigida ina kwanan ku? Haka na ke yi wajen gaida mutane. Idan da rana ne ko kuma yamma, da dai la'asar lokacin da rana ta kusan faɗuwa muna cewa ina wunin ku? An wuni lafiya, ya aiki, ya ruwa, ya zafi ko sanyi. Haka mukeyin gaisuwa. Gaisuwar mu gaisuwa ce mai kyau sosai kuwa. Ina wunan ku ko ina kwanan ku? An tashi lafiya, ya aiki, ya karatu, ya sana'a, ya makaranta, ya al'amuran rayuwa kuma. To ma sha Allahu.

Ni ina jagorantar mutane da adalci tsakanina da su. Ina yin adalci tsakanina da su da gaskiya. Yadda zamantakewa ta nuna a zauna lafiya sannan kuma a yi gaskiya a tsakanin juna. A junanmu kowa yayi gaskiya sannan kuma a, a yi aiki yadda za a ƙaru a samu ci gaba. Wannan shine shugabanci da ake buƙata na gaskiya agun shugaba. Shugaba kuma ya zama mai haƙuri akan dukkan al'amarinsa. Ya kasance mai haƙuri da sanin ya kamata. Dole ne idan wasu mutane suka haɗu ƙungiya suka ce kai ne shugaba to dole za ka yi haƙuri sannan kayi adalci a tsakaninsu. To masha Allah.

A'a, murya ta tana da ƙarfi sosai. Ina da hazakan murya. Murya ta tana da ƙarfi, tana ɗagawa sosai kuma ana sauraron abin da nake faɗi. Murya ta mai ƙarfi ce sosai kuma tana da faɗi, tana kuma da zaƙi, tana kuma da daɗin sauraro. Ba ta baje ba sannan ba ta yi tsukuku ba. Murya ta tana da kyau sosai kuma murya ce da ake fahimtar abin da ake faɗi kamar yadda kowa yake so. Wannan shi ne a takaice.

Yadda nake magance damuwa aiki. Idan naga aikina ya samu matsala, sai na tsaya, na yi shiru na bar aikin na zauna na duba. Ta ina ne aka samu matsalar, kuma me yasa aikin nan ya lalace. Sai na saka ido sosai na gano gun matsalar, domin nan gaba kan na ƙara faɗawa cikin irin wannan. Zan tsaya na nutsu kuma na gano ta yaya me ya faru. To wannan zai sa nan gaba a kauce wa duk wata matsala da za ta ƙara afkuwa ta ciki. Wannan shine hanyar da nake ganowa matsaltsalu da ke cikin aikina. Ina kuma magance matsalolina da kaina dangane da haƙuri da kuma kashe kuɗina da yadda nake, eh, amfanar harkokina.

Ina zuwa kasuwa ne ƙarfe tara zuwa ƙarfe tara da rabi. Daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe tara da rabi nake tafiya kasuwa. Sannan ana rufe kasuwa ƙarfe shidda. Don haka ƙarfe biyar da rabi nake fita a cikin kasuwa. Da safe ƙarfe tara da rabi zan tafi kasuwa na kuma dawo ƙarfe biyar da rabi.

Na fi son irin biredin da ake ce masa burodi mai kwakwa. A cikin burodi nau'i nau'i akwai wani wanda ake zuba masa kwakwa. To irin wannan biredi yana da daɗi sosai ni a wajena, yana kuma da muhimmanci sunansa burodi mai kwakwa. Na fi son burodi mai kwakwa. Biredi mai kwakwa, burodi mai kwakwa biredi ne me kyau, iya da daɗi kuma yana da amfani sosai a jikin mutum. Domin shi burodi me kwakwa ba a haɗa hi ma da sauran burodi. Burodi ne mai kyau sosai.

Labulen mu launin ruwan dorawa ne. Labulen mu ba launi ne na ruwan ɗorawa. Da labulen da ke jikin ƙofa da labulen da ke jikin windo, duka launin su launin ruwan ɗorawa ne. Su ne labulen mu da muke aiki da su yanzu haka suke jiki a jikin ɗakunan mu. Labulaye ne masu kauri sosai saboda sanyi kuma suna da duhu saboda hana sanyi shigowa. Saboda sanyi, yara suna ciki a kwance to ya zama dole a sa labule mai kyau kamar wannan wanda muka sa mai launin ruwan ɗorawa.

A'a, na fi son miya mai sanyi saboda miya mai zafi tana cutar da ni. Tana tayar mun da ciwo, ciwon, aaah, gyanbon ciki. Akwai ciwon gyanbon ciki wanda nake fama da shi. San shan miya mai zafi za ta iya tayar mun, in ta tayar mun kuma abincin ma ba zai ciwo ba. An samu matsala. Na fi son miya mai sanyi. Miya mai sanyi nake sha. Ba na shan miya mai zafi saboda miya mai zafi akwai matsala a cikinta.

Kwarai kuwa ina son ɗakina yayi haske sosai. Shi yasa nake saka ƙwai mai haske a cikin ɗakin. Kwarai ina son ɗakina yayi haske bana son duhu. Saboda duhu bashi da daɗi. Yanzu ma haka ƙwai mai haske na saka a ɗakina kuma yana haskakawa. Saboda ƙwai haske da ƙwai mai haske da ƙwai mai duhu ko ƙwai mai ja to muna yin aiki ne da ƙwai mai haske domin yafi kyau sosai.